Eh to, kallon wata da dare wannan wani abu ne da ya danganta. Saboda lokacin akwai lokacin da mutum in yana cikin nishaɗi aka iji shi cikin dare haka ya fita. Wu irin lokacin ɗan zafi ne ya ka tau in wata ya fito. Zage mutum yana da sha'awan kallonsa wannan lokaci. Wani lokaci kuma akwai lokacin da kallon farin wata shikan shi yakan haifar da illan mura, ya sa mutum ya yi mura. Lalle farin wata abin sha'awa ne, eh, eh wajen kallo da daddare. Saboda inda yake haskaka dare ya sa abun nan duhun dare ya ɗan washe. To farin wata na da matuƙar nishaɗantuwa a kallon shi a wannan lokaci. Amma ba koda yaushe ba saboda shi kan shi kallon shi yakan zamanto illa. Illan kuwa shine wani lokaci yakan ɗan zo da sanyin da yake haifar da mura. To wannan haifar da murar nan shine abun da zai sa mutum baya so ya dinga kallon shi. Amma lallai akwai ƙawatarwa in ya fito ka ganshi a sama. Yayin da yake ɗan matsawa dinnan haka kuma yana tafiya, yana ta tafiya, yana tafiya ne za shiga can girgijen ya fi tawancin a girgijen. Lallai wannan wani abun al'ajabi ne wanda Allah ya yi abin ban sha'awa. Mutum yakan nishaɗantu da kallon shi a wannan lokacin. Lallai na son kallon shi ne a wannan lokacin da daddare. Amma ina kallon shi ne don nishaɗantuwa ba don wani abubuwa. Kallon wata, kallon farin wata yana da amfani a lokacin da yake abun ɗan tafiya ɗin shi. Kuma kacin da kake cikin wata damuwa a lokacin da yake wannan tafiyar in kana kallon shi zai iya sakamata da damuwan da kake ciki. Zai kuma iya sawa hankalinka kuma ga Allah ka gane cewa eh lallai Allah Gafurur Rahimun ne. Shi ne wanda ya kowa ya yi komai. Shi ne mai iko a kan komai. Wannan kallon farin wata da daddare na iya kawo maka duk irin wannan tunanin. Ya sa kallon shi yakan zamanto eh abin sha'awa wannan lokaci da daddare.

Eh ranar Juma'a, ranar da nake zuwa kasuwa kina rana da kasuwar garinmu take ci kenan. Ranar ne zaka ga abubuwa iri-iri har wanda ba a samu a sauran ranaku. To idan kaje kasuwa ranar Juma'a zaka iya samun shi a wannan lokacin. Kasancewan wannan rana ita ce ranar kasuwa. Ranar Juma'a kina. Nakan kasance nakan je abun kasuwa ranar Juma'a ne saboda in yi sallah a masallaci wani lokaci kuma in zo in dudduba abubuwan da nake nema wanda bani da su. Eh, in ina da buƙatansu sai in same su a nan gurin in siya su. Saboda lalle, lalle idan ka bari wannan ranan ta wuce ba ka je ba to lalle sai kayi haƙuri har zuwa wani sati kina. Maybe abun da kake nema wani abu ne emajensi da zaka iya amfani da shi akan lokaci to zai iya yiwuwa ba za ka same shi a sauran ranaku ba. Ranaku guda shida sai a wannan rana ta Juma'a. Shi yasa ya kasance nakan je kasuwa ranar Juma'a ne in ina da wata buƙata ko siyayya. Amma ba wai, eh, na ya kau ranar Juma'a nake zuwa kasuwa ba. A'a, ita dalilin da ke ranar ne kasuwar garin yake cike da. To an fi zuwan yin siyayya a ranar saboda nan ne kake da daman da zaka iya samun abun da kake nema wanda ba a samu ba sauran ranaku. Amma ko sauran ranakun suma mukan ɗalle ka kasuwan. Wani lokaci hanya yakan wuce mu, yakan haɗa mu da kasuwan mu wuce ta ciki. Wani lokaci kuma, eh, shi kan shi siyayya sauran ranaku abubuwan da ka san za ka iya samun wanda ba za ka samu a gida ba kakan je ka siyo su a yaushe ma irin wannan lokaci. Wannan ke nan. To ya kasance dai mafi ƙarfen zuwa na kasuwa, mafi ƙarfen zuwana a ranaku, a rana da nake da ƙarfen zuwa kasuwa shine rana Juma'a. Da dade sauran rakunan ranan nan kun suma akan je amma ba kamar ranar Juma'a ba saboda ranar Juma'a ita ce takunshi abubuwa masu yawa, masu ɗumbin tarihi, masu kuma sauƙi. Saboda abin da za ka iya siya da sauƙi a ranar Juma'a. Misali in kana neman wani abu ne ana sayar da shi dubu ɗaya a sauran ranaku to in kaje ranar Juma'a za ka iya samun sauƙin kamar naira ɗari biyu ka siyo shi a naira ɗari takwas. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abun da yake sa, eh, mu bar siyayyar mu a sauran ranaku saboda ɗan sauƙin da yake samu abashi ya siya ranar Juma'a ta zuwa an je kasuwa a siyo. Wannan dalilin da yake sake nan. MashAllah.

Eh to, gaskiya nayi a cikin tupapi babu wanda bana so a ciki. Ina son na audiga, ina son na silki din. Amma dai kasancewan al'adummu yafi mu'amala da tupapin mai shafi na audiga din, na fi son na audiga. Saboda mene ne? Ya kasance ko gaisuwa za ka je gaishe da manyan mutane haka, to ba za ka je musu da tupapi irin na silki ba. Sai dai wanda ya shafi na audiga mu a al'adance ke nan. To dalilin haka ze sa na fi son na audiga. Sannan kuma iyayen mu da matayen mu da ƙannan mu yawanci su ma sun pi mu'amala da na audiga. Misali dai wannan dalilin da yake sa muka pi son na audiga din shine, ya kasance kaman al'ada ne a garin mu, a gare mu. To kuma al'ada tana ɗaya daga cikin abun da muke pipita wa a rayuwa. Kowa yana alpahari da al'adarsa in dai ba ta saɓa ma addini ba ne. To kuma yanzu dai tabbas muma harkar abin da ya shafi sa kaya, muna alpahari da namu wannan saboda mene ne? Inda muke sa kayan namu tupafin audiga, za ka ga ya pi sauran na wasu al'adun ƙima da mutunci da daraja. To wannan ne daya sa kenan zanpi son tufafin audiga bisa na silki. Inda dai na silkin su ma muna ampani da su yanda ya kamata sosai. Dan wani lokaci idan muka para ampani da tufafin silkii din, to sai ka ga kaman ma bamu ampani da na audiga din. Wani lokaci kuma in yajiwo muka fara ampani da na audiga din, sai kaga shi kanshi silki din kaman bama ampani da shi. Ya dai kasance mun kasance tsakatsa ƙi ne. Amma dalilin da ya sa za a fi son na audigan saboda al'ada da shi take ampani. Wannan dalilin da yasa ke nan na audigan zai fi rinjaye da soyayya a bisa shi wancan na silki din. Alhamdulillah tufafinmu ko wanne mu ka sa yakan anshe mu. Yayi mana kyau. Eeh wannan kenan. Ba lantana kuma in aka ce za a fito ranar al'ada ne, aka yi wannan shigan da kayan tufafin auduga aka sa aka fito. To kai kanka wanda ya sa tufafin auduga ya fito a al'adance da wanda ya sa na silki ya fito shi ko a al'adance ne. Ka san cewa wannan wanda ya sa na audiga din, a ba tsaran wancan wanda ya sa na silki din bane saboda mene ne? Ya fi shi shiga, ya fi shi shiga ta manyan mutane da ƙima da daraja. Da ƙarshe ba sauran al'adu sukan su zakaga al'adu sun fi amfani da shi auduga din a wajen abin da ya shafi al'ada a bisa na silki ne. Wannan dalilin da yasa ke nan muka fi son tufafin auduga a bisa shi wannan tufafi na silki. Ba wai don shi kanshi yana da makusa ba ko wani abu ba a'a sai dai shi abunnan ba shi daga cikin al'adummu. Wannan kenan.

Eh, lalle ina iya busa tsaki wa sama idan abin ɓacin rai ya samu. Saboda shi tsaki dole ne kafin na kaga mutum yayi shi to ba lokaci bane ina farin ciki. Sai in an samu wanda matsala ta ngarɗa, kamar misali ba fata a ci ba. Sai kazo hanya kaga wani yana kan abun hawa yayi min wani tuƙi na banza. To lokacin da abun zai baka haushi ka yi tsaki ba ka sani ba ma. Saboda me ne? Zuciyar ka ya riga ya ɓaci lokacin irin wancan yayi ba daidai ba. To iya abun da za ka iya yi mai shi kenan sai ki tsaki. Maimakon ka zage shi kawai za ka iya irin allawade da abun ta hanyar busa, yi mai busa tsaki ɗin. Wannan kenan da daga ɗaya daga cikin dalilin da suke yin tsaki. Ko kuma ka ji wani ya yi wani rashin ɗa'a ga. To rashin ɗa'a shi kanshi na daga cikin abun da yake sa mutum ya busa wa mutum tsaki. Ko kuma ka ga yaro ya zo yaraina na gabatashi. Shi kanshi in ka kalli wannan kana wurin abun da zai baka haushi shi maka ya saka ka yi tsaki. To shi dai tsaki yana zane ta ɓangarori daban wanda basa haifar da jindaɗi. Shi yasa wani lokaci kuma in ka kalla abun dole ne ta hanyar tsaki za ka ajiye abun. Dalil mana shi wanda yayi abun in ka kalla shi kai mashi tsaki, ya san cewa ba ka farin ciki da abun da ya aikata. Ko kuma ko group ɗin jama'a ne haka, taron mutane suka yi wani abu wanda ba daidai ba. Shikanshi in zaka yi allawade da abun, aka iya kallon su kai musu tsaki. To lokacin da ka kalle su kai musu tsaki sun gane cewa eh lalle wannan abun da suka yi ba abun kyauta ba ne ba daidai ba ne. Shikanshi yana ɗaya daga cikin hanyar sadarwa na abu nuna ma mutum cewa abun da ya aikata kuskure ne ba daidai ba ne. To wanda ka yi mai tsaki wani kuma in ya ji abun zai bashi haushi, inda hankali ne sai tsara fahimci ina matsalar take. Ya gano cewa eh wannan tsakin da ka yi da shi ka yi kuma ga dalilin da ya sa ka yi shi sai inda hankali ne yaƙo kai ya gyara. In kuma ba wani yana mai hankali bane, wani ma shi ma ita su yi maka tsakin hakku ne me ku samu matsala abun da ake buɗucewa. Saboda kai kanka da ka kalli abun da yayi ba daidai ba ka yi mashi tsaki. Ba wai ka yi bane don ku samu matsala. A'a, ka yi ne don ya gyara. Saboda inda ka yi ne don ya samu in za ka yi mai wani abu ne don ku samu matsala to ba tsaki za ka yi mai ba sai dai ka fara zagin shi. Saboda zagi ya fi yi ma kai ma mutum tsaki, abun zafi. To wasu zasu iya ɗaukan tsaki abu waye ya fi zagi. Amma ni dai a wurina da ka zage ni kuma ka yi min tsaki. In ka yi min tsaki na san cewa ba ka farin ciki da wannan abun da na yi ke nan rashin kyautawa. Amma in ka zage ni wannan kuma shi ya nuna raini ne, ƙarya ne ko da akwai ban kyauta dinnan ba. To wannan shine dalilin da ya sa ake yin tsaki. Lalle ina yin ina iya busa tsaki ta wannan hanyoyi kan abubuwan da ba su dace ba.

Eh, gidajen abinci da yawa waɗanda nake son su. Amma akwai gidajen abinci waɗanda ma ba ka taɓa shiga ka siyi abincin su ba ka ji yayi kyau. Akwai kuma gidajen abincin da su dalilin da ya sa ba ka shige su ba shine, inda ake saida abincin nasu yafi ƙarfin kuɗin ka ba zai ba za ka iya siya ba. Eh, yafi ƙarfin ka kenan. Eh, sannan kuma akwai gidajen abinci waɗanda su ne diddigai waɗanda za ka iya zuwa ka siya da dama. To su kan su suna da dama, da yawa. Wasu ka shiga ka ci, wasu kuma ba ka shiga ka ci ba. Amma je gashiya gidan abinci wanda nake so mu yanzu gama garin mu akwai Asamaru. Akwai gidajen abinci kaman wanda ya ci cikin makaranta haka da kuma wajen makaranta. Akwai irin su abune, eh shinkafi na cikin makaranta. Akwai Frizzellas. Akwai Danish. Sannan kuma akwai a cikin makaranta kenan waɗannan. Sannan kuma akwai na waje. Wanda ya shafi kaman Everyday Restaurant. Akwai Zas kitchen. Da dai sauransu. Da akwai su irin wannan. To wannan gidajen abincin gaskiya a na waje wanda yafi mun dadi shi ne na Everyday. Na cikin makaranta kuma wanda yafi mun shi ne Frizzellas. So sannan kuma akwai manyan gidajen abinci waɗanda suka fi waina. Wanda ba ka ɗanɗana su ba. Dukda dai abincin ba ko da yaushe bane mutum za mana siyan su. Yakan kasance ma wani lokaci ana zuwa ka ci na gida ne. Mun buɗe ɗakin a ci na gida. In ka samu yanayi ne ba a ci na baya gidan ba. To shi ne, tsakadan tsafi kaje ka siya na waje. Wannan kenan dalilin da ya sa. Amma wannan su ne zaɓina. A wajen gari Everyday. A cikin kuma makaranta shi ne na Frizzellas. Wannan abincin su yana mun dadi. Zamu ɗadda abincin da aka ci daga cikinsu. To bazaka san bazaka san cewa yake kaci abinci mai abunan ƙayatarwa, mai koyausarwa sannan kuma mai tsabta. Dalilin da ya sa maka son abincin su ke nan. Allah ya karɓo mana abunan abin siya ya hore mana ya azurtamu.

To a cikin burodi kala kala akwai normal one akwai kuma special. To shi special ɗin dai gaskiya yawanci anyi ke nan masa hali. Ni kaina inda zan samu inda nake so, da zan ce na fi son shi saboda ya fi daɗi, ya fi ƙosarwa ba kamar shi abun nan ba ne normal one ɗin wanda ba special ba. To shi asalin special ɗin shine wanda ake gasa shi da inji. Ba wanda ake gasa shi locally ba da abun oven, wanda ake gasa shi da irin itatuwa ko gawayi. Shi da inji ake gasa shi har a saita zafin da zai gasa shi kuma yawanci injina suke aikin shi. To irin wannan burodi gaskiya ya fi jin kayan haɗi, ya fi gina jiki, ya fi gasuwa inda ya kamata kuma ya fi daɗi. Lallai tabbas ina son wannan burodi sosai. Sannan akwai kuma sauran nau'i-ikan burodi wanda su ba inda ake sauran waɗannan guda biyun ba haka ake yin kwaɓin su ba da gashin su ma. Wasu ma da mai ake soya su. To ina son waɗannan amma bai kai wancan ba saboda wancan zaka iya cin shi da kunu, zaka iya cin shi da tea, zaka iya cin shi da miya. Sannan kuma di'in ka ci zaka ji ya ƙawatar, ya ƙosar ya kuma daɗaɗa a cikin baki. Ba kamar su wannan wanda ake soya ba. Su wai'nan wanda ake soyawa wani ka ga ba za ka iya shan shi da tea ba saboda mai din shi yayi yawa. Dai ɗan abuna ya ma mutum illa saboda yakan kasance mummalci. So tarin mutane da yawa bani suke son suji abun da mai yayi yawa a cikin shi. Akwai, akan samu masu olsa, yakan tada masu da olsa. To ka kwashe wannan burodi wanda aka gasa shi da inji aka sanya mai kayan haɗi, an sa mai kayan haɗi ne wanda ba zai cutar da mutum ba ko kaɗan. Sai dai ma in sha Allah in ka ci shi zai ƙarama lafiya. Wannan burodin na matukar daɗi da matukar muhimmanci. Sai dai kawai maganar kuɗin shi a ciki shi yafi wancan tsada. Amma kuma in ka kwatanta da shi da tsadan nashi zaka ga bambancin shi kaɗan ne da wancan. Saboda inda zaka ci wannan ka ƙoshi shi wancan ba zai ƙosar da kai haka ba. Inda wannan zai maka aiki a jiki ya gina maka jiki shi wancan ba zai yi maka haka ba. Wannan na dalili daga dalilin da yana fi son shi wannan special bread ne ke. Eh, eh saboda kayan haɗin da aka haɗa mai yake sa nake son shi. Nake son shi sosai fiye da sauran nau'i-ikan burodi.

Daga saniyaun inta kalman da na fi so shine na farko akwai kanbas, na biyu kuma akwai kwabashu. Na uku kuma akwai takalma irin su palms, slippers da sauransu. Duk ina son irin wannan takalman sosai. Amma most important one mai mahimmanci a cikinsu wanda na fi iya so shine, tun asali na, ina nafi son in sa kanbas kuma har yanzu hakan yake. Ina son sa kanbas sosai saboda fashion in shi musamman ace in na saka ƙananan kaya. Lallai kanbas yana yi min kyau sosai kuma ina jin daɗin tafiya da shi sannan kuma yana kare mun ƙafana sosai. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na fi fifita kanbas a cikin dukkan wasu takalma. Kanbas shine za ka iya amfani da shi, ka yi gudu, ka yi ƙwallo sannan kuma ka yi gayenka, ka je kuma wuraren inda abun nan da shi. Sannan shi kuma wannan kwabashu, abune sani ke son shi saboda kayanmu, 'yan makasa kayanmu na abunan masu na auduga, eh yana matching da shi wannan kwabashun din. Yana abunan dressing ɗin, abunan saka yana haduwa da shi. Dalilin da ya sake nan shi kuma kwabashu yake da kyau. Sannan kuma sauransu, eh irin abun da ya shafi takalman soso ko na roba palms kenan ko kuma slippers. Shi slippers dai mostly an fi sa shi ne a gida. Haka dan ayyukan gida in za ka je wanka ko wasu abubuwa. Shi kuma wannan palms ɗin saboda rashin damun shi, za ka saci shi kuma ka iya yawo da shi musamman lokacin zafi ko abun lokacin da ba na iska ba, lokacin da ƙafanka ba za ta lalace ba. Cikanshi yakan-- yana da daɗin tafiya, yana da daɗin aiki sosai. Amma dukkan cikin waɗannan nau'ikan takalma, ni kanbas ya fi so. Dalili kawai dalilin da ya sa muke canzawa kanbas ɗin saboda shi in ka sa wasu kayan to ba za ka sa shi bane. Dalilin da ya sa kuma ba za ka sa shi ba saboda, zai zama to ba fashion a ciki shi ka haɗa shi da wancan kayan. To shi kanbas ya fi so ka haɗa shi da kayan da zai zama fashionable ne. Bi ma'ana zai sanyi daidai da shi ya zama kwalliya gare su. To kaga ba za ka ɗauko kaftan irin kayan mu na abin auduga ba ka sa su sannan kuma ka ɗauko kanbas ka sa wannan mu a gurin munka yi wannan dressing ɗin. Mutane zasu kalli ka suyi ma daɗi har ya na taje kai ɗan ƙauye ne. Kasancewan ba sa ba yin shi a haka ba. To amma shiku in ka taba cikin kayan auduga ka saka kwabashu ka shirya gayen ya daidai da shi. Asalin ma shi kwabashu ɗin har akwai wasu irin nau'ikan kaya kamar na kananun kayan wanda in ka haɗa da shi shi ma yakan yi abunan matching ya haɗe. To dalilin da ya sake nan amma ni duk a cikin irin wannan takalman da na lissafo, kanbas shine takalmi wanda nafi so a cikinsu. MashAllah. Wannan shine.

Eh, hanyoyin sadarwa na wurin aiki hanyoyi ne suna da yawa. Ba wai a hanya ɗaya bane ta sadarwa. Akwai sadarwa ta waya wanda za ka kira ka, ka amsa. Akwai kuma sadarwa ta abune, eh, baki wanda za a aiko mutum ace ana buƙatar ganinka ko agaya maka wani saƙo. Masinja ke nan ɗan aiki yazo ya gaya maka. Akwai kuma sadarwarwacce za ka ji a ce lokaci kaza ka zo kai kaza. Sannan kuma akwai notice da ake sadarwa da shi wanda ake rubutu a ya sanar da mutane abu kaza rana kaza. Duk wannan hanyoyin sadarwa ne da muke amfani da shi a wurin aiki namu. Sannan amma dai hanyoyin sadarwa ya dangan tashe ma. Kaman kai da ogonka ne wannan yakeso kuyi wata magana zai iya ɗaga waya ya kira ka kaje ku tattauna ko kuma, eh, ya aiko ɗan aiki ya kira ka kaje ku tattauna ko kuma shi ɗan aiken ma a aiko shi da aiken yazo ya sanar da kai aiken da aka aiko shi da shi. Duk wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin sadarwa da muke amfani da shi. In kuma harka abin da ya shafi na ɗalibai ne, eh, ana so a kafa musu exams za su yi a rana kaza. To shi ma akan amfani da takarda a rubuta a sa a boat. Su zo in suka karanta ka ga wannan hanyar sadarwa ne da ta isar ma kowa. Wani ma inya karanta in wannan bai zo ya gani ya karanta ba wasu za su iya karanta, eh, wanda suka karanta za su iya sanar da wanda shi bai gani ya karanta ba. Sannan kuma akwai group. Wannan, ban san yanda na kira group da Hausa ba. Oh, group ana kiranshi da Hausa kaman tarin mutane kenan. Gmail littern mutane da ake buɗewa akan abin da ya shafi social media. Akwai social media, eh, post da ake yi kaman irin abin da ya shafi su Facebook. WhatsApp shi ne ake yin group a cikanshi a dinga, eh, sadarwa abin da ya shafi yau da kullum da ayyuka na yau da kullum. Wannan suna daga cikin hanyoyi na sadarwa da ake amfani da su a wurin aiki masu matuƙar muhimmanci da isar da saƙo daidai gwargwado yanda ya kamata. Wannan kenan. Kuma hanyoyin sadarwa suna da yawa amma waɗannan su ne masu ƙarfin da suka fi ƙarfi daga cikin su waɗannan.

Eh gaskiya ina ci da cokali, ina kuma ci da hannu. Amma sau da yawa nafi ci da cokali. Maganar gaskiya kenan. Wanda ya sakawa shine kasancewar sabo ma da ci da cokali ya sa yanzu idan ka kawo min shinkafa haka, abin da ya shafi shinkafa, ka ce in ci shi da hannu to gaskiya za ka ga cewa in na sa hannun ɗin ma zan ci da shi, za ka ga yana ba ni wahala ban saba ba sosai. Saboda wasu kasancewan nafi yin amfani da cokali. Abu ɗaya ne za ka iya cin shi, abubuwa 'yan ƙalilan ne za ka iya cin su da hannu ba tare da ka sha wahala ba. Kamar abin da ya shafi tuwo, daga wannan za ka iya cin shi da hannu, ba zai baka wahala sosai ba. Irin su waina, shi ma za ka ci shi da hannu ba zai baka wahala sosai ba. Amma abin da ya shafi taliya, shinkafa, dambu, eh da sauran abubuwa dai abin da ya shafi nau'in kayan abinci to da gaskiya da cokali ne ke cin su. Saboda in na ce ma zan sa hannu in ci su, zan sha wahala ne da ƙarshe ma cin abincin ya zo ya raba na jin daɗin shi. To amma inda cokali ne, shi kan shi tuwo ɗin nakan ci shi da cokali, waina ɗin shi ma nakan ci shi da cokali. Amma su za ka iya cin su da hannu ba tare da ka sha matsala ba. Itako shinkafa in ka ce za ka ci da hannu to wannan gaskiya akan sha wahala sosai kamar irin su taliya, su dambu ɗin, in ka ce za ka ci su da hannu. To ni dai gaskiya ba na jin daɗin cin su da hannu, nafison daɗin cin su da cokali. Cokali shi ya sa ya fi mun amfani sosai wajen cin abinci bisa hannuna, dalili hannun ai shi yake controlling in cokalin. Hannun shi zai riƙe cokalin ya ɗibu, ya ci. Sannan kuma cokalin eh yafi samun tsabta wani lokaci fiye da hannu. Saboda hannu za ka iya zuwa ka taɓa wani abu ba ka san cewa ka taɓa ba. Shi ko cokali idan in ka ɗauko shi ka san cewa sai za ka yi amfani da shi wajen cin abinci ne. Wani lokaci ma za ka ɗauko shi da kyan shi amma kafin ka ci abincin sai ka ƙara wanke shi ka ƙara tsaftace shi. Shi ko hannu za ka iya ka wanke shi zuwa wancan da za ka mai akwai germs ɗin da za su iya tsayawa cikin shi ba kaman cokali ba. To shiyasa ko da wane lokaci, eh nafi cin abinci na da cokali. Don a wata zan iya cin abinci da cokali wurin su ashirin da takwas, ba samu rana cikakku guda biyu ba wanda na ci da hannu. Kuma za a iya shafa watan ma ina cin abinci na da cokali ne ban ci da hannu ba. To shiyasa kawai gaskiya nafi amfani da cokali a bisa hannu.

Eh, lallai tabbas ina iya gabatar da rahoto dai-dai bakin gwar-gwado. Musamman rahoton wanda ya shafi wanda na sani sosai sannan kuma ko shiɗin wanda ya shafi ban sani ba. Idan aka zo aka gaya mun ga abun da ya faru, ga abun da ya faru, ana so ne ka gabatar da wannan rahoto, wannan shine abun da ya faru, abun da ya faru, zakaga to na kan iya ƙoƙarin gabatarwa. Wani kuma akan rubuto, idan aka rubuto aka ce ga wannan abun da ake so ka sanar kenan wannan rahoton shine ake so ka sanar shima ina kalla zan iya karanta shi in sanar da shi ba tare da an samu wata matsala ba ko wani tangarɗa. Wannan duk suna ɗaya daga cikin abun nan hanyoyi na sadarwa da gabatarwa da muke amfani da su. Ban jin komi ba kuwa saboda saƙon namu ya na isa ne ta muryar mu. Muryar mu tana tafiya mutane kuma suna gane abin da muke gabatarwa muke bayani a kai. Wannan shine dalilin da ya sa nake iya isar da rahoto kuma mutane su gamsu da abin da na, eh gabatar masu da shi a wannan rahoton. Sannan kuma rahoto na kan same shi ne in gabatar da shi wanda na tabbatar da sahihancin shi. Ba wai wanda aka je aka ƙirƙira ƙage da ƙarya da gaskiya a cikin shi ba. A'a, ko zan gabatar da rahoto ni na fi son gabatar da me mahimmanci ne, mai gaskiya wanda in mutane suka ji za su ƙaru da abin da na gabatar musu da shi su riƙa aiki da shi. Kaman abun da ya shafi in akwai wani harkar cigaba kaman irin shi wannan dai abun da ake yi, wannan abun namu da muke yi, wannan eh, tracing ɗin da muke yi na gwajin nan, na wannan bayanin da muke yi, shi kan shi wannan speech ɗin da ake yi shi ma gabatarwa ne. To yanzu zan iya samun wani in gaya mai cewa ka ko san cewa ana yin abu kaza, ana yin kaza in aka yi akan samu kaza. To, da yawa wasu za su iya fahimta sai ka ga sun yi. Su masu jin jiri sun shiga sun fara yi. To wannan na ɗaya daga cikin gaba hanyar gabatarwa sannan kuma ka ga abin da ka gaya musu abu ne na gaskiya, sahihi wanda za su ƙaru da shi ba wanda za su jijji ba. To ina gabatar da irin wa'inan abubuwan sosai saboda na fi son gabatar da abun da mutum zai amfana har ya ƙaru don ya ji daɗina ba wai wanda zan gabatar yazo daga baya yana jin haushi na ba har a zo a samu matsala dalilin ke nan.

Eh, yanda nake tsara ayyukana da suka fi mahimmanci. Misali, kamar in ina da ayyuka guda biyar masu mahimmanci to nakan duba a cikin guda biyar dinnan kuma wanne ne guda ɗaya da yafi sauran guda huɗun mahimmanci sai inmaida hankali akan shi. Na farko kenan, na biyu sai in duba na biyu wanne ne na biyu da yafi sauran kuma guda ukun. Sannan kuma inƙara in duba wannene ana ukun da yafi sauran guda biyun. To hakan nake, eh tsara ayyukana da suƙin mahimmanci. Wanda ya fi mahimmanci a cikinsu kamar guda biyar din sai ka maida hankali a babban cikinsu kafin ka dawl na biyun su, ka dawo na ukun su, na huɗun su har zuwa na biyar din su. Yayinda ka samu ka kammala na farko kenan, babban cikinsu kenan wanda yapi mahimmanci kaga sai ka dawowa na biyun, sai ka dawowa na ukun. Abin da yasa nake tsara su a haka shine, na san cewa mafi akasari ƙila wannan na farkon da na fara yi wannan nake cewa shine na ɗaya da yafi mabe-muhimmanci a cikinsu. Zaka iya zuwa ka same shi ƙila yana da mahimmancin da yafi sauran ma guda huɗun gaba ki da. To kaga in ka ɗaukeshi shi kaɗai ka maida hankali akan shi ka yi shi to kaga daga baya kenan sai ka dawu ma sauran. Wanda kuma ka san shi in ka yi shi ko da ba kai sauran ba tun da ya fi su mahimmanci baza ka ji wani damuwa sosai ba saboda ka yi guda ɗaya ƙwara wanda yapi su mahimmanci a ciki. Haka nake tsara ayyukana da suka pi mahimmanci a rayuwa. Saboda in aka ce wani abu yana da mahimmanci to ka ɗauke shi da mahimmancin yanda ya kamata. In ka ɗauke shi da mahimmancin sai ka ga eh mahimmancin shi kai ma yayinda ka kammala shi. Wannan dalilin da yasa kenan nake tsara ayyukana a haka domin ci gaba. Sannan kuma, duk abun da ka ɗauka ka tsara shi, duk aikin da ka tsara ka ɗauke shi da mahimmanci to yana da buƙatar ka ba shi lokaci don ka samu ka sami ribar cin muhimmancin wannan aikin a bisa lokaci. Wannan kenan, wannan shine, ah, tsarin da muke bi, eh, mu tsara ayyuka da suka muhimmanci sannan kuma mu jinkare su mu kammala su a bisa yardan Allah da manzan sa.

Eh abokan ciniki muna haduwa da su ne wani lokaci ka nemo su in kana buƙatar wani abu a wurin su kawai ciniki ko kuma ka ji an ce suna buƙatar wani abu suna siyan wani abu ka nemo su kaje kuyi ciniki ko kuma in kana son abu kaje ka nemo su suyi ciniki ko kuma ka kira su in kana son abun su ma su zo su kawo maka kuyi ciniki. Duk wan nan nau'i ita ne wanda ake haduwa da abokan cinikayya. Saboda cinikin ya danganta, kaman misali ace ciniki abun da ya shafi waya to kaga wannan kai zaka je shago ka same su inda suke kuyi ciniki. Abun kuma da ya shafi probation shi ma kai zaka same su. In kuma kai ne kake saidawa kayayyakin kana saidashi a probation ne to kaga shi ma wannan su zasu same ka. Idan kuma kayayakin da kike kake saidawa nau'in kayayaki ne wanda zaka iya dauka kaje ka kai ma mutum to idan mutum ya kira ka ya ce yana son abu kaza shi ma kai zaka ɗauki kayan kaje ka same shi kuyi ciniki ka bashi kayan ya baka kuɗi. To wannan, eh, duba inda bata kasance a tsakanin abokan cinikayya. Eeh wannan yake.

Gaisuwa gaisuwa nau'i kala kala ne. Akwai babban mutum wanda za ka gaishe da shi, wanda in yana zaune ne, dole sai ka je ka same shi ta inda yake, ka dukuna ka gaishe shi. Akwai kuma wanda in yana tafiya ne, shi ma daga nesa za ka iya ɗaga mai hannu ka gaishe shi. In ya misali in yana tafiya ne a kan abun hawa, kaima kana tafiya to ba zai iya tsayawa ba. Idan ka gan shi kana so ka gaishe shi, za ka iya ɗaga mai hannu. Akwai kuma wanda yana tsaye ne, shi ma za ka je ka tsaya ka gaishe shi. Akwai kuma kamar tsararrakin kawa wanda za ka iya ba su hannu ku gaisa. Akwai kuma yara ƙanana, wanda su ma in ka gan su ba su gan ka ba, za ka iya kiran sunansu, "wana kaza, ya a ya, gari ya", aiki yauwa ku gaisa da su wannan duk nau'i ne ta, eh girmamawa wajen gaishe da mutane. To ni ina gaishe da mutane cikin girmamawa ne ba tare da abunan cin mutunci ba. Ko mun girmama mutum ko mun ƙanƙanta shi ko mun tsu-- eh abunan yarintar shi ya danganta amma abin da ya shafi gaisuwa mu a al'adance wasu ma sukan ce in ka girmama mutum to shi ya kamata ya fara gaishe ka. A'a, ni gaskiya ina gaishe da mutum ko da ya na girmashi ko da bai fara gaishe da mu ne, na kan gaishe shi. Sannan kuma akwai yanayin da za ka ga mutum yana cikin wani uzuri wanda za ka fahimci cewa ko gaisuwan ka yi mai ba zai fahimci ka sosai ba. To ina ƙyale mutum a irin wannan uzurin ba wai don ba don gaishe shi ba a'a. Kasancewar na fuskanci cewa ga cikin yanayin da yake. Musamman akwai wani wanda za ka gan shi yana tare da ƴan matan shi haka suna gaisawa suna jin daɗi. To akwai situation ɗan da ka je ka yi in kana da ƴan gulu bai kamata ma ka gaishe shi ba saboda me ka gaishe shi a irin wannan yanayin gaskiya kamar ka ba shi kunya ne. To wannan sai ka kau da kai. Amma shi in yi maka magana ka ga bai damu da abun ba shine ka kai masa ka gaishe shi ku gaisa ta mutunci inda ya kamata eh kamar inda ya kamata. Amma gaishe da mutane ina gaishe da su ne sosai sosai. Ko mun haɗu ko ba mu haɗu ba. Akwai wanda maza za ka tura masa ƙwan gaisuwa. Akwai kuma wanda za ka kira shi, "a wa ne na ga ban gan ka ba ne?" Kwana biyu shine na ce bari in kira ka in gaishe ka jiko lafiya. To wannan ɗaya daga cikin nau'in gaisuwa da muke yi wa mutane. Kuma ina gaishe su a cikin mutuntakawa ba tare da ƙasƙantarwa ba shine wannan.

Eh, gaskiya ban cika son wurare masu hayaniya ba. Na fi son guri wanda yake keɓaɓɓen guri wanda ba shi da hayaniya sosai. Amma sometimes wata wani lokaci na kan shiga cikin hayaniya ɗin kamar in ana kallon ƙwallo haka. Gurin da ake kallon ƙwallo zai kasance guri ne mai hayaniya to amma hayaniya ne ba irin ta rijima ba. To in ya kasance guri wanda ake hayaniya irin ta rijima ne, to bana saka kaina a cikin irin wannan wuraren kasancewa. Bana jituwa da hayaniya. Bana son hayaniya. Wannan dalilin da ya sake na nake gudun guri me hayaniya kuma bana son wurare masu hayaniya. Na fi son guri keɓaɓɓen guri wanda yake guri keɓaɓɓe ne, me shiru wanda zan yi abu na cikin kwanciyar hankali ba tare da wani hayaniya ya ɗauke mun hankali ba. Wannan dalilin da ya sake na nake gudun hayaniya. Saboda yawanci gurin da ake hayaniya zaka ga mutanen da suke hayaniya ba mutane bane wanda suka kasance masu ilimi sosai. Mutane ne wanda suka kasance ba su da ilimi, hayaniyansu kuma zai iya kawo hargitsi da tashin hankali. To wannan dalilin da ya sa kenan nake asalin gudun wurare masu hayaniya. Da inda ake hayaniya, da na ji wai hayaniya ma gudun ina gudu, na kan iya canza guri in dai ba guri bane wanda ake hayaniya kamar irin ta biki. Biki kaga akwai yi hayaniya a cikinsa amma mene ne, ba hayaniya bace wadda za ta ɗauke hankalin mutane ko ta bata wa mutane rai. Sannan kuma gidan kallon ƙwallo ma haka shi ma akwai hayaniya. Shi kuma hayaniyan gidan kallon ƙwallo ya kasu wannan kashi guda biyu ne. Akwai wanda ake yi don nishaɗi akwai kuma wanda ake yi ta ma akasin nishaɗi. To wanda ake yi don nishaɗi za ka iya samu na a cikinta nema ina yinta. Kaman in ana eh argument. Argument abin da ake nufi shine ana mosu tsakanin kai kulob dinka da wancan yana kare kulob din shi wanda kai ma kana kare kulob dinka. To za ka ga ana yin abun da ƙarfi ne kamar hayaniya. To wannan hayaniya na kan shiga cikinta saboda ba faɗa ba ce kuma ba mai ɗauke hankali bane ba kuma ta rashin ilimi ba ce. Eh, ni ma na kan shiga don in ba da kariyar ga kulob dina wannan ke na. Amma hayaniya wanda ya shafi abin da ya shafi faɗa, kaje kana zagin wancan yana zagin ka, kana zagin wancan ko kuma kana zagin wani. Wancan yana zagin ne da ƙarshi har a ƙare da faɗa. A'a, bana son irin wannan hayaniya wurin da ban da gane yinta na kan kauce canza guri ba wannan guri. Haka ne ke yi gaskiya, haka ni ga Allah. Bana son hayaniya sosai.

Eh, da kwai ina yin ciniki a kasuwa amma ya da danganta. Kaman yanzu ka je siyan kaya. Mu abin da muke cewa ciniki shi ne ya kasu kashi biyu ne. Idan ka kasa kaya kana siyarwa to customer ɗin da suke zuwa suna siye a wurinka. Su ana ɗaukansa a matsayin in suka siya kaya a wurinka, to kuɗin da suka ba ka ana ɗaukansa a matsayin ciniki. Sannan kuma akwai ciniki wanda kai ne mai kaya. Zai ce maka irin misali kaman kayan zai ce maka kayan shi ka ba da dubu goma. Kai kuma zaka iya cewa dubu biyar. Zai ce albarka, ka ce dubu shida zai ce albarka ko kuma in ka ce dubu biyar dai ci ka kawo kuɗin ko kuma in ka ce dubu biyar da ɗari biyar. Irin dai wannan. Wani lokaci ya ce zai sa maka suna ne shi ya ce maka dubu goma amma kai bai kai dubu goma ba. Kai kuma sai ka taya yanda ka ke so ka siya. Maybe in ka taya yanda ya ke so zai iya cewa ka kawo kuɗin. In baka taya yanda yake so, yanda yake so ba zai iya cewa albarka. To har ka kai ga ka taya yanda yake so, wani lokaci kuma ya ce maka ka kawo kuɗin ya salla mama ki nan ya siyar ma. To shi ma wannan muna tuna shi a matsayin ciniki. Amma asalin abin da ake kira ciniki shi ne in ka kasa kaya ka sayar. Shi ne ciniki.

Eh lallai, akwai launukan fure, da na fi so sosai da dama, suna da dama ba wai gwara daya ba. Amma ɗaya daga cikin wanda na fi so shine inga fure irin na fulawa. Wata fulawa wadda ake kira rose. A wannan gaskiya fulawar ce mai ƙayatarwa, tana da, sabon sha'awa kuma tana ƙara don kasuwaya da masoya. To lallai wannan fulawar, abin alfahari ce saboda kallonta kawai, in ka kalle ta yana kawo wani kwanciyar hankali da nishaɗi. Shi ya sa tana ɗaya daga cikin furen da na fi so, a rayuwana. Samman in tana yaɗu abun na a cikin, eh bishinta ko kuma a cikin tushinta, in ta fito. A wannan abu ce mai ƙayatarwa. Ɗaya daga cikin abin da sakamakon nake sonta shine bayan soyayyar da ake gudanarwa da ita, shine in ka shuka ta a guri tana ƙara haskaka wurin, ta bashi kwalliya mai kyau, wanda zai dinga jan hankalin al'umma, su mai da shi wurin hutuwa. Sannan kuma wannan fulawar, fulawa ce da ko da fenti za ka yi ko wani ado in kana neman ta ita ma ka same ta, za ta yi abun nan kau da wancan. Abin da na fi so kawai shine ita, a dangan kula da ita ana ɓatarwa. Wannan fulawa, aɓa ce abun so mai ƙayatarwa. Saboda kyawanta, da kuma abunan faɗa ƙauranta da take. Shi ya sa nake sonta sosai, a cikin fure. Ba ita kaɗai nake so ba, akwai sauran launukan fure da nake so. Amma itadin, tafi burji ne, tafi ban sha'awa. Shi ya sa na zaɓe ta a cikin launukan fure wance na fi so. Tafi sauran a wurina. Ba wai don ta fi su amfani ba a'a, don ta fi su ƙayatarwa da nishin ingatarwa, a gareni. Shi ya sa na fi yasonta sosai fiye da sauran. Saboda kyawun ta Allah ya yi mata, da suran da Allah ya masaltar da shi da ɗukan hankalin da take yake.

Eh tabbas, eh ina son kallon faɗuwar rana. Amma ba wai ina ƙurama ranar ido wanda dinka kallanta saboda kalla rana yakan affect-- yana, yakan kawo, yakan affecting ɗin idon mutum. Yakan sama idon mutum ya abune, zamantu ya samu matsala. To dalilin da yasa kenan, musamman lokacin da nake son kallon faɗuwar rana shine lokacin watan azumi. Saboda sau da yawan mutane da sun ga rana ta faɗi lokacin watan azumi, to sukan ji dadi. Dadin ko da suke ji shine, ma'ana an kusa yin buɗe bacci nan a sha ruwa. Eh to wannan lokaci yana matukar sa farin ciki ga masu azumi. Daga haka suna sosai kallon faɗuwar rana a wannan lokaci. Wannan abu kuma again shine faɗuwar rana yana zuwa ne daidai lokacin da kake son shi. Wannan lokaci ka ƙosa, an yi maka alkawari, a ka ce nan da faɗuwar rana ka zo ko kuma nan da yamma ka zo. To da ka ga rana ta faɗi a wannan lokacin, za ka shiga cikin farin ciki, ka fara tunanin cewa "Eh alkawarin da aka yi maka za ka je domin ka cimma mana, farka ka samu shi." To wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa nake son kallon faɗuwar rana. Ba wai haka zan ƙurama ta ido dinka kallanta ba har sai ta faɗi. A ko kuma in bani da wani alkawari ko kuma bani da wani abun nan, abun zuwa ko kuma bani da wani abu mai muhimmanci da nake so in cimma game da faɗuwar rana, in ce ina son faɗuwar rana a ko da wane lokaci. Eh mu ji, mun ji sun ɗan adam Allah ya halicce shi, yana son da gari in ya waye, ya tashi lafiya, ya ga ya yini lafiya. Ɗaya daga cikin yayi ne lafiya shine, shine har ka kai ga, ka ga rana ta faɗi. To wannan yana nuna cewa Alhamdulillah, eh mutum ya wuni lafiya kenan. Duk lokacin da ka tashi ka ga rana ta buɓe, hatta ka ga ta fito sosai hantsi sannan kuma an kai ga yammaci ta faɗi, to Alhamdulillah ɗan adam ya cimma wani keda ma'ana. Wannan abin alfahari ne fi kuma abin jin daɗi ne kuma abin da yawanci mutane ne suke so su ganshi. Shi yasa in faɗuwar rana ta kasance da ire yanayin irin wannan yi, to lallai ina son kallon faɗuwar rana ni ma sosai.

Eh, ainihi irin jakar da nake amfani da ita ko nake kai jaka kenan. Jaka kamar irin ta makaranta, dan jaka dai ne na ga abun rubutun na ya yi kuna mun jaka. Toh, amma in kuma jaaka ne ake nufi, toh jaaka dai abar hawa ce. Jaaka wata dabba ne da ake hawan ta, ake abun safaran kaya da ita, ake ɗaukan kaya, ake dako da ita. Ita kuma mu a ɓangaren mun ita jaka, macen jaki kenan. Amma indai jaka ne jaka kuma ita ta ƙunshi abubuwan sa kaya ne. Jaka wacce nake amfani da ita shine baƙa ce. Zaka iya sa littatafan makaranta, zaka iya sa kwamfuta a ciki, zaka iya sa kayan sawa kaman in zaka yi tafiya. To ita wannan jakar, ita nada kyan amfani da ita, kuma baƙa ce, tana da ɗan girman ta babu laifi. Da ita nake zuwa makaranta, da ita nake zuwa gurin aiki, da ita nake tafiya in zan yi tafiya. Kasancewar wannan jakar ta daɗe a gareni ina amfani da ita, duk yanzu ma ta tsufa. Dan nima, in Allah ya kawo yana yi in canza wata. Duka wannan a ƙyaleta tunda tariga ta tsufa. Muna neman a manage ta ko wannan kina, kama da wannan. To kaji, amsan da na bada. Eh, jakar da nake ka kai ita ce baƙa. Ni kuma jaka ake nufi ko jaki, to jaki na ɗaukan kaya ko na safara, a shi wannan bani da shi. Wannan tana in hau in zau na a kai. Eh, amma jaka dai ina da baƙa guda ɗaya, wadda na lissafo wa'innan abubuwan da nake yi da ita. Walhamdulillah, ina nan ina maneji. Don nima, in Allah ya kawo yana yi in canza wata. Kasancewar tama tun lokacin da tana da kyawunta, mutane da yawa sukan zo su are ta a wurina in za su yi tafiya, saboda sun ce suna son kalan ta. Kalar ta dai ke, eh, baƙi ne. To suna son irin wannan sosai, shi yasa suke zuwa su are ta, su yi tafiya da ita.

Eh to, mu a wurinmu a addinin ce rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Rana irin ta yau ke nan? Tinda yau ranar Juma'a ce. Ita ce rana mafi ƙyau amma kuma a aikace a cikin gwamnati rana mafi ƙyau ita ce ranar Monday. Waɗannan ranakun da muke respecting da su musamman kasancewar ranar Juma'a ɗin. Ko ba a addinin ce bane, ina matuƙar ba ta mahimmanci, ina kuma daukanta da rana mafi ƙyawu a gare ni rana ce wacce aka haife ni. An haife ni a ranar Juma'a. To shi ya sa nake ba ta mahimmanci sosai. Sannan kuma rana ce da muke mu musulmai muke hadduwa a masallaci guda, mu yi sallar jam'i gaba kiɗaya. Duk wani masallaci na gida wanda ake kiran shi kamsis-salawati. Ana barin shi a zuwa da babbar masallacin Juma'a ya sallah jami'i baki ɗaya. Eh, shi ya sa a addinan ce ranar Juma'a ta zamanto rana mafi ƙyau a cikin mako. Kuma bayan haka ni a wurin nan ta zamanto mafi rana mafi kyau a cikin mako saboda rana ce wacce aka haife ni. E, ai, mu dawo kuma maganar harkan abin da ya shafi abun wasu ya ce to gaskiya babu kamawar ranar Monday. Saboda ranar Monday yawanci oganni da suke riƙe da wurare to za ka ga su basa Fashin aiki a wannan lokaci. Ko wannan shi in ka zo ranar Monday za ka same shi. Ko da sun zo su sanya aikin kwana ɗaya biyu ne, sun kasance za ka ga ranar Monday me zuwa wata rana a cikin ranar mako ne. Amma ranar Monday ɗin nan za ka ga basa fashin dinta. To ita ma rana ce mafi ƙyawu a cikin mako mai muhimmanci game da abin da ya shafi ma'aikata. Shi ya sa, ae, ita ma ana ba ta mahimmanci fiye da sauran rakunan ranar naki da ke. Akwai wani ƙirari da muke yi a Hausance da aka cewa Monday tushen aiki, ko nasara na tsoronta. Bi ma'ana ana yin wannan ƙirarin ne saboda, ee, manyan mutane ma'aikata ba sa missing in zuwa aiki a wannan rana ta Monday. Shi ya sa Hausawa suke kiranta da Monday tushen aiki, ko nasara na tsoron ta. Saboda yana girmama ta yana zuwa aiki a cikinta a kan lokaci.